Eh, ina tafiya da sauri amma ya danganta daga yanayi. Kila ina uzurce ko ina buƙatar zuwa wani wuri ko kila na yi latti, ina so in isa wurin kan lokaci to shi ke sa in yi sauri. Amma dai nomal tafiya, in dai ba wani uzuri ba gaskiya bana sauri a tafiya. Nomal tafiya na ke yi wadda ban takura makowa.

Eh to, a gaskiya ina da wurare da dama a zuciyata, irin, irin wurare kamar irin su Dubai, irin su Saudi Arabia, irin su Germany, irin su Russia. To waɗannan wuraren gaskiya ina son in kai ziyara domin hutawa, ziyarar hutu a waɗannan ƙasashen domin ina son yawon buɗe ido. Ni gaskiya tafiye-tafiye shine ɗabi'una, bana son zama wuri ɗaya.

A'a ko yaushe gaskiya a gado nake kwana, bana kwana a ƙasa. Da duk na kwana a ƙasa to kila nayi tafiya wani gari, ƙila nakai ziyara wani gun, babu katifa takan yi wa ƙila tabarma kawai za'a kamo sai filo in kwanta. So wannan dalilin kaɗai ke sa in kwana a ƙasa. Amma idan ina gida a koyaushe a gado nake kwana.

A gaskiya, makullai na ba na ba da su ajiya. A koyaushe suna tare da ni. Idan zan kwanta suna gefen filona. Ba na da wani takamaiman wuri inda nake ajiye makullai, sai dai uzuri ƙila idan zan yi tafiya, ƙila da ni da iyalina kuma ba ma sam mu bar gida haka nan, nakan ba wa maƙwabcina makulli saboda dalili ƙila wani abu zai iya tasowa. Ina da buƙata a ɗoko ko kuma saboda tsaro. So da irin wannan ina iya barin ma maƙwabcina ki idan na yi tafiya.

A gaskiya indai ba bacci nake ba, ko kila wani uzuri ya gitta ko ina tafiya, shi kaɗai zai sa ba zan kalli wayata ba. Indai ba komai nake ba to wayata tana tare dani saboda bana son wani abu muhimmi ya wuce ni. Shi addalilin wayata a koyaushe tana tare dani saboda irin abubuwan da nake sa kaina ina harkar, da kasuwancin cryptocurrency. So a koyaushe at least ina duba wayata domin kada wani bayanai masu muhimmanci su wuce ni.

Eh gaskiya kallon faɗuwar rana yana da ƙayatarwa, yana da kyan gani. Shi addalilin da ya sani irin da yamma kafin lokacin magriba yayi nakan kalli faɗuwar rana. Saboda jan nan da take yi yana da kyan kallo sannan kuma kallon haske yana ƙara ma ido ƙwari. Ba wai irin kallon haske na lantarki ba, kallon haske na sama irin lokacin rana faɗuwar rana yana ƙara ma ido ƙwari to shi addalilin da yasa nake kallon.

Sosai ina kallon wata da dare. Kallon wata da dare shi ma dai abu ne mai ƙayatarwa. Eh ina son yin sa koyoshe don irin hasken nan na wata. Amma idan ya kai rabi, ran sha huɗu da sha biyar ga wata, wata na da kyawun kallo. Lokacin zai haska gari gaba ɗaya gari yai haske. Gaskiya shi addalilin da yasa nake kallon wata yana bani nishaɗi. Amma da dare wani lokaci idan bana jin bacci nakan fito kallon taurari da kuma wata.

Eh to, koke-koke na jama'a akan duba muhimmancinsu da kuma irin matsalolin da al'umma ke fuskanta a wannan lokaci. Za mu duba mu gani irin wane irin matsala za mu iya magancewa a wannan lokaci. In ko matsala ce ta kuɗi wanda zan iya taimakawa mutum zan bashi. In kun ba matsala ce ta kuɗi ba, zan iya dubawa in gani cikin, cikin ƙarfin da Allah ya ba ni, in gani ko zan iya share musu hawayensu.

A gaskiya abu guda zan iya tuna wa lokacin da ina yaro, mun je makaranta na je fitsari sai zub ya riƙe mun kaya na ma ana gabana. Na kasa kwancewa sai da na zo inda malam ya gyara mun yam abun wajen sai da ma yayi jini saboda zub ya riƙe fata wajen. To shi a gaskiya experience babba wanda ban iya mantawa a rayuwa ta. Ako yaushe na tuna sai na tuna raɗaɗin da nakeji a wannan lokacin.

A gaskiya bikin da na fi so shi ne bikin suna. Gaskiya bikin suna yana da ƙayatarwa da irin al'adun da ake yi, kuma abu mai daɗi shi ne ana cin nama lokacin biki. Yana daga cikin abin da ya sa bikin suna keda muhimmanci a gu na, har ma irin bikin suna in a gidan mu ake yinsa.

E, ina riƙe lema lokacin, lokacin ruwa. Idan ba na son ruwa su ɓata ni ko kuma ina tunanin idan na yi tafiya. Ruwa zai zo, to ina da lema a mota ta. Da zarar an fara ruwa bana tunanin jiƙewa ko tufafi na za su jiƙe. Idan zan fito mota kawai zan a rufo lema ta na isa inda nake son zuwa idan na faka motar.

Eh, a gaskiya ina bin ƙa'idodin aiki. Bana son na saba su, kuma bana son na ga wani abokin aikina ya saba su. Domin ƙa'idodin aiki su ke nuna mutum yana da nagarta da kuma ɗabi'u masu kyau. Na farko bana zuwa latti a wurin aiki, kuma aiki idan an ba ni shi nakan gama shi kan lokaci. Duk wata doka da aka ginda yawa ta aiki bana ƙarƙarin ɓata ta, sai dai idan akwai gyara zan iya bada tawa shawarar ta yanda za a iya magance irin waɗannan matsaloli saboda dokar ta kawo.

Eh, gaskiya mafi yawa a ƙarshen mako nake zuwa kasuwa. Ƙarshen mako kowane wata a lokacin nake zuwa kasuwa domin sayayyar kayan abinci da abubuwan yau da kullun waɗanda muke ci. Eh gaskiya wannan dalilin shi kaɗai ke sa in je kasuwa ko kuma ina son siyan wani abu duk yana sa na je kasuwa.

Eh to a gaskiya nakan duba mutanen da ke da bukata a duk lokacin da bukatarta taso. Kuma idan abin bai fi ƙarfina ba, nakan duba abin da zan iya yi domin in taimaka. Kuma mafi yawa zan duba, in duba in gani shi waɗannan mutanen masu bukata wace irin bukata ce gare su. Bukata ce ta kuɗi ko bukata ce ta kayan aiki. So in ta kayan aiki ce, in ina da zarafi a wannan lokaci zan iya saya in ba su. In kuma abu ne wanda ke buƙatar aiki da ilimi na, zan iya ɓata lokaci in ga na taimaka musu.

Eh to, idan buƙatar yanke shawara ta taso, nakan duba in gani shin wannan abin da muke so mu aikata, shin meye muhimmancin shi kuma meye alfanun shi? Shin idan mun aikatar da shi zai amfani al'umma ko kuwa ba zai alfani al'umma ba? Ko kuma za mu duba mu ga shin aikatar da wannan abun zai taimaka mana a gurin aikin mu ko ba zai taimaka ba, zai kawo mana matsala ko ba zai kawo mana matsala ba, ko kuma yin wannan aikin yana ɗaukan lokaci kuma lokacin da zai ɗauka aa budget ɗinmu zai iya, zai iya kai ƙarshen shi, to duk waɗannan shawarwarin za mu zauna mu tattauna sannan mu yanke hukunci me za muyi na gaba.

Eh gaskiya na iya ɗaura ƙulli. Eeh ƙulli ko wane iri ne. Kila takan yiwa ƙullin gero ne, ƙulli na shinkafa ko kuma ɗaura wani abu da igiya, to duk wannan zan iya, zan iya ɗaurewa. Aah mafi yawa misali idan na siyo rago ko akuya, ee nakan kulle ta a tirki kuma ba za ta iya kwancewa ba ko kuma kila igiyar shanya ina so in ɗaura ta, dole ni zan ƙullata daga wanga ɓangare zuwa wanga ɓangare, ya danganta daga tsayin igiyar da nake so na ƙulla. To duk wannan na iya ƙullawa.

Eh nakan duba daftarin kuɗina. A duk lokacin da na yi sayayya haka zan iya duba in gani nawa ya rage, don kada na wuce ƙarfin abin da nake da shi a akawun. Eh gaskiya daftarin kuɗi duba shi yana da muhimmanci domin kada ka je kasuwa, ka je ka ɗauki kayan da ƙila sun fi ƙarfin abin da kake da shi a daftarin ka.

A gaskiya bana aje kuɗi a jikina, kuma bana barin su a ko ina bayan a cikin akawun ɗina. Sai dai kila wani uzuri, kila na tafiya wannan yakan sa na ciro kuɗi na sa a aljihuna. Amma indai babu wani uzuri na kuɗi to kuɗina a ƙoshi suna akawun. Bana aje kuɗi ru cash a jikina. Sai dai idan buƙata su ta taso wannan yakan sa na ciro na ajiye a aljihuna. Wai irin kuɗi na ajiye su a bana aje kuɗi a gida ko wani gun ɗin ba da su a kuɗi a ko yaushe suna cikin akawun ɗina.

Eh to a gaskiya lokaci na rana wanda na fi so shine, eh, irin lokacin bayan sallar Azahar, bayan sallar Azahar misalin karfe biyu zuwa hudu. To wannan lokaci gaskiya na fi jin daɗinsa. Lokaci ne wanda na farko rana ba ta da zafi, gari ya ɗan soma yan ɗan sanyi sanya wannan lokacin. To shiyasa na fi son wannan lokacin.

Eh, ina son in karanta littattafai. Littattafan da na fi so, sune littattafai na harkar karatu, irin littafai na bangaren tattalin arziki da na karanta. Sannan bayan waɗannan littattafan, ina son karanta littafai novels irin na soyayya haka. Su ma ina da sha'awa da su da kuma novels irin na-- novels na tarihi, littafan tarihi su ma ina son karanta su sosai.

Eh, gaskiya a kullum ina duba kalanda domin ina son in san wace rana ake yannan nawa ga wata. Eh, a koyaushe nakan duba kalanda domin in san, yaaa, aa, shin wannan ranar nawa ga wata sannan me muke da ƙudurin yi mafi yawa a wurin aiki. Ina da kalanda a gidana kuma ina da ita a ofis. A koyaushe nakan duba ta lokaci lokaci saboda bana son lokaci da rana su kuɓuce min. Kila ina da muhi-- muna da muhimmin yin wani abu ko kuma ni ina da ƙudurin aikata wani abu, so idan ranar ta wuce ban duba ba to zan iya missing. Na ma-- nakan ma saka alam a wayata. Kila akwai wani ibin da nake son halarta, a, wayata za ta sanar da ni a lokaci.

Eh, ina koyan yaruka da dama. Dan na koyi English kuma na iya shi sosai. Sannan na karanci French shima na iya shi sosai. Na koyi Arabic shima na iya shi sosai. Sannan a nan gida irin Yoruba haka shima na koyi shi, ina iya shi sosai. Ina da ƙuduri at least in kasance ina jin yare guda goma. Gaskiya koyan yare yana da muhimmanci don baka san ina zaka samu kanka ba. Idan kana jin yaruka, to duk inda ka samu kanka ka tsira. Nan saboda ba a rasa wanda zai fahimci abin da kake cewa.

Eh to mafi yawa idan zan yi tafiya zuwa wurare, na kan tanadu kuɗi da yawa. Da du naje zan kama hotel, amma dai irin wurare waɗanda ba cikin jihar mu ba, killa wasu jihohi ne, so na kan kama hotel. Idan ban taɓa zuwa garin ba, bayan na kama hotel, safiya na yi, zan je in yi abin da ya kai na garin nan. Bayan na kammala, idan ba wani uzuri, zan iya irin ƙara kwana biyu. Zan iya ɗauka ɗan tagzi ya zagaya da ni cikin gari gaba ɗaya in gani, in gan yanayin garin da kuma ala-- da kuma irin ɗabi'u da halaye na mutanen garin.

Lamba ta mai albarka duk bai wuce, lambar da abokina wanda ya taimaka min a lokacin da ina fafutukar neman aiki. Ita an namba ta farko dana fara receiving, ya kira ni yake cewa aikina ya samu ya tabbata kuma rana, ah, Talata in zo Abuja documentation. Wannan lamba ita ce lamba mai muhimmancin albarka a gare ni, dan naji daɗin kiran nan.

Eh, yana fatan samun cin ya wa. Cin yawa, cin yawa ai eh babba abu ne. Amma dai wani lokaci yana yi ke saka, mutum ya ci da yawa amma ba a ko yaushe ba. Don ni ba na, ba mutum ba ne wanda ke da ci da yawa. Kuma cin yawa ɗin kalma ce mai ma'ana guda biyu. Akwai ta fagen cin abinci, akwai kuma ta abin da ya shafi dangin mutane. Ka kasance a koyaushe mutum na gaba wanda mutane za su yarda da shi ga duk al 'amran da mutum ya saka ma gaba. Ko kuma ta sashen abinci wanda mutum zai iya zauna wa ya ci da yawa.

Ci akai a farko idan ina son ƙulla alaƙa da dangantaka ta kasuwanci da mutum, idan na yi sayayya a gunshi na ji daɗi to zan yi ƙoƙari in karɓi number tai. Wanda a koyaushe duk lokacin da nake da buƙatar abu, zan iya kiran shi in ce ina buƙatar abu kaza a turo mun. To ta haka zamu iya gina dangantaka tsakanina da wanda zan saya kaya a gunshi. Ta haka yawan lokaci lokaci ina kiran shi muna gaisawa, sannan kuma na kasance bana saba alƙawali. Duk maganan da na yi, to ta tabbata.

A gaskiya ya danganta daga yanayi. Wani lokaci birni za ka ji duk ya ishe ka. Kana so ka je ƙauye saboda ƙauye babu yawan zafi irin haka nan. Sannan kuma babu noise pollution irin kukan ababen hawa. Can za ka iya samun natsuwa ka huta ka yi bacci mai kyau. Amma duk da yake dai akwai bambanci tsakanin birni da ƙauye. Ka ga birni akwai damammaki da mutum zai iya karatu. In kana zaune da ƴaƴan ka, ƴaƴan ka za su sami ilimi mai inganci. Ƙauye kuma babu duk irin waɗannan damammakin. Amma duk da haka ƙauye shi ma yana da nashi alfano ga mutum.

A koyaushe zan yi ƙoƙari in yi aikin da, uh, ba magana a dawo in gyara. Zan fat-- zan tabbatar da aikin da duk aka sa ni, zan yi shi tuƙuru da kyau, inda daga baya ba za a iya samun wata matsala dangane da abin da na aikata ba. Nan, duk wani aiki da zan yi zan tabbatar da cewa an yi shi bisa ƙa'ida. Ba magana wai alkus ko je ka dawo, a'a, aiki za a yi mai kyau. Duk wanda na jawo cikin tafiyar idan ba zai iya yin aiki mai kyau ba to zamu raba ƙafa. To a haka shi zai sa a yi aiki mai inganci. Ka faɗa wa wanda zai maka aiki ƙa'idodinka ga abin da kake so. Idan ba zai iya ba ka nema wani. To ta haka ni nake yi bi, domin in tabbatar da cewa duk aikin da aka bani ko aikin da ke gabana ya kasance mai inganci ba tare da wata matsala ba.